Gaskiya ne a zahirin gaskiya na fi son ka ba ni shinkafa. To gaskiya baya cikin abin da nake so.

A maganan gaskiya babu wani mahaluki ko mutum da ya ke ka kaba min baya, ni kaɗai nake yinkaya na da kaina kawai.

Insha Allahu, ni ko na ke jira takalmina. Musamman wasu lokutan na fi so in yi tafiya a ƙafa kawai ba tare da takalmi ba.

A safiyar gaskiya, na fi son in yi amfani da sukari a kan gishiri saboda shi ya fi galma galma a baki.